Na ziyarci garin iyaye na lokacin da nake da shekara bakwai. Ƙauyen nan kuma sunan shi Anza. Yana nan a Kaduna, jahar Kaduna kusa da Kafanchan. Ƙaramin ƙauye ne ƙauyen iyaye na, kuma ƙauyen ana noma, ana kiwon kaji, ana kiwon dabbobi daban daban, kuma wannan ƙauyen yana da kyau. Da muka je a damuna lokacin amfanin gona yayi da kyau, ai an ta dafa mana ɗanyen masara, ɗanyen gyaɗa da gujiya. Wallahi mun ji daɗin zama a wannan ƙauyen iyayen namu.

To, sautin ruwan sama dai yadda ruwan sama yake sauka ana jin ƙararshi shine sautin ruwan sama. Ƙwanƙwasa ƙofa kuma mutum ne zai ƙwanƙwasa maka ƙofa yaji ko kana gida ko baka gida kuma shiya sa in an ƙwanƙwasa maka ƙofa sai ka buɗe in ka ji sautin ruwan sama kuma ƙasan ruwan sama ne yana faɗuwa kuma da sautin tafiya dole mutum yayi tafiya kuma dole kaji yadda tafin ƙafa yadda yake ajiye ƙafa yana tafiya.

To ruwan sha da muke sha a yankin mu shine ruwan rijiya. Domin ko wane gida zaka iya ka samu rijiya a ciki. Kuma ruwan rijiyan nan yana da kyau, yana da haske, yana da tsafta baya kawo cututtuka. Domin ruwan rijiya yana da kyau ƙwarai da gaske shine muke amfani da shi muna sha muna yi komai da shi.

Labari da ya zauna a zuciyarmu shine labarin annabawa, wanda suka bauta wa Allah a da. Domin zaman annabawan nan sun yi zamana da gaske, sun bauta wa Allah da gaske, sun yi ibada da gaske ba su duba, kuma ba su yi cuta ba. Sun yi zaman halin kirki, kuma sun yi zama da mutane har ga yau. Ummuntuna da labarin su yana nan da kyau a zuciya.

Abun da na koya a intanet da ban iya mantawa ba shine, na koya yadda ake yanka rigar mata me kyau, kuma da yadda ake sa duwatsu akan rigunan mata, yadda ake jera su, yadda ake manna su da wani abu, da wuta lantarki da aka haɗa shi. Wannan aikin sa duwatsun nan ba zan taɓa manta da shi ba.

Ruwan rijiya ne muke amfani da shi a anguwam mu. Domin ko wane gida kashi ga zaka samu rijiya da aka tona ana amfani da shi. Kuma wannan ruwan rijiyan yana da kyau, yana da daɗin sha, kuma yana nan farifatt, yana da haske kuma ba da tti a ciki. Jama'an anguwammu suna matuƙar son wannan ruwan rijiya.

In wuta ta tafi gida baya zauna da daɗi, gida ya kan yi shuru kamar wani abu ya faru. Don fita a cikin duhu ma bai da kyau, kowa zai natsu, kowa zai ji tsoro idan wuta ya tafi domin za'a zauna a cikin duhu.

Eh, na iya tsallen igiya. Lokacin da nake yarinta, wasan tsallen igiya muke yi sosai, har yanzu ma na kan yi shi, don ban manta ba. A kulla yaumin ina son wasan igiya. Da ni, da aminina, da abokaina mu kan yi. Ko wane yamma mu je muna tsallen igiya, ko da safe ma mu kan yi domin mu motsa jiki.

Munyi taro a wajen aiki kusan awa uku da minti talatin da biyar. Kuma a cikin wannan taron da mukayi ba muyi amfani da waya ba. Ba a kira wani da waya ba har muka gama taron nan. Taron nan kuma yayi kyau. Mun tattauna abubuwan al'ajabi, abubuwa masu kyau yanda ayyukan mu zasu gudana.

Abun da yafi mu-mahimanci a cikin abokantaka shine zaman lafiya, zaman tare, a taimakawa juna. Inda aka kasa, aboki zai iya taimake ɗan'uwan shi. In kuma ko da bai da abinci ne yana da damu-damuwoyi da yawa, wannan ya kamata abokin shi ya tallafa mashi.

To haihuwa dole ne a yi biki domin Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana mutum a cikin gida. Dole mu yi ma Allah godiya kuma mu yi bikin mu yi ta murna cewa allah yasa mun sami ƙari acikin ƙoshin lafiya acikin jindaɗi sosai.